Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo saboda wata lokaci dole sai a rediyo za ka ji wasu labaran. Wasu kuma labaran ba za ka taɓa iya jin su a gidan TV ba, talabijin ba. Dole sai a gidan rediyo. Kaman labarin da ake yi a wasu gidajen rediyo, ba zai zama lallai ka same suna da gidan talabijin ba. Shi yasa a kowanne lokaci, a kowanne lokaci da kwai dole abin da nake so in dinga ji a rediyo saboda yana amfanar da ni, yana, yana wadatar da ni, yana ƙara sa in ƙara samun rayuwa da kuma abubuwan da suke cikinta. Kaman irin su Barka te Family, irin su labaran wasu ƙwallo da irin labaran ƙasa na yanda abubuwan ƙasa yake ciki da sauransu. Dole da kawai labarin da dole sai a gidan rediyo. Don haka ina sauraron rediyo.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau musamman lokacin da nake so inje wani waje. Zan iya sa tabarau na mai kyau, in je inda zan je, sannan kuma in yi abinda zan yi. Musamman tabarau, da kwai tabaran da in kasashi zaka ga ya ma kyau sosai sosai a fuskan ka. Zaka gan shi a fuskan ka yayi ma kyau sosai. Sannan kuma idan lokacin iska, kura ya zo haka za ka iya amfani da tabarau ɗinka saboda ya kare ma wani datti haka da zai shiga idon ka ko kuma ya yi, ya guarding ɗinka akan wasu ƙananan ƙasa ko wani abin zai shiga idon ka. Da kwai tabarau, to tabarau nan zai hana abun nan ya faɗa cikin idon ka. Don haka shi ya sa muke, nake amfani da tabarau na wata lokutan, saboda ya iya kare ni daga wainnan abubuwan.

Wani irin kyauta kake so in bayar wa? Gaskiya ina so in ba, ina, ina son in bayar da kyauta, kyauta wanda mutum zai ji daɗi sosai. Kamanni yanzu idan Allah ya ba ni kuɗi sosai ina so in ba wa mutum kyauta. Wato kyautan da nake so in ba mutum shine in ba mutum kyautan da zan samu mai abin da zai yi, ya dinga ci da kan shi, zai dinga amfani da shi. Harya taimaki wani, to shi nake so in dinga amfani da shi. Don ka ce, don kyauta mafi kyau, mafi amfani shi ya kamata mu dinga amfani da shi ba kyauta za ka ma mutum ba, ka ba shi abin da yau gobe zai zo ya yi amfani da shi ya ƙare kuma yazo ya ƙara dawoma da shi. Ya ƙara zuwa cewa zai dawo, zai ma wani zai dawo da wani baƙa ta kai mai shi. Don haka ina son in yi, ina son yin kyauta wanda yake da amfani sosai.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goga haƙora sau biyu da safe sannan kuma ina goga shi da daddare musamman lokacin da zan kwanta. Don goge haƙora yana da kyau sosai, sosai, sosai, sosai saboda idan ka ci abu da su kuma datti haƙoranka da sauran abubuwan da ke sa haƙora ciwo suke, suna buƙatar idan zaka iya ka ci abinci da ka tashi da safe kai wanke ka goga haƙoranka sannan kuma da daddare in zaka kwanta zaka iya ƙara goge haƙoranka. Shi karan kanshi ne ƙara sa ka ji daɗi sosai.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wajen aiki musamman wajen ki amfani da wayoyin hannun mu, kira kowa da kowa, musannar, mu sadar da shi, mu sannar da shi akan abubuwan da ke faruwa. Kuma wajen muna wajen, wajen zuma zauna mu taru waje ɗaya, muyi magana sannan kuma muyi, muyi sadarwa daga akan abun da zamuyi. Don haka, haka muke yi shi wajen sadarwa a wurin.

Kana zuwa aiki lokacin, lokaci, lokaci daidai. Ina zuwa aiki lokaci daidai. Musamman aikin nan na da muhimmanci, yana da amfani. To zaka zo aiki lokaci daidai saboda shi ne ƙa'ida. Don idan ka zo ba daidai ba, ya zama na kaman baka ba aikin nan naka muhimmanci ba. Kuma bakasan muhimmancin wannan aikin naka ba. Amma muddin zaka zo da wuri, zaka zo aiki kuma daidai lokacin da aka sa ana so maruwa yazo wajen aiki. To ya kamata ace ka zo aiki daidai ne ma. Idan son samu ne ma ka zo tun kamin lokacin, ka riga kowa saboda asan, eh lallai kasan muhimmancin aikin nan naka.